Na fi son zama a birni. Dalili da ya sa nake son zama a birni saboda kome da kome da nake bukata yana yawan zama a birni ne, ko asibiti ne ko makaranta ko jami'a duk a birni yake. Sannan birni akwai saukin rayuwa.

Ina iya tuƙin mota sosai. Dalili da ya sa na koyi mota saboda nima ina tunanin a nan gaba in sha Allahu zan samu siyan moto na nima sannan zan dinga taimaka na kai yarana makaranta da shi.

Ina sayan abubuwa da dama daga kasuwa. Mafi yawa ina zuwa sayan kayan aiki na, ina zuwa sayan abinci, ina zuwa saya a a a.

Mai kakkafa min baya shine matata. Matata ne mai kakkafa min baya. Dalili da ita take kakkafa min baya saboda ita ne ta san daidai inda ya kamata mu yi tafiya. Mata kakkafa min bayana.

Eh to gaskiya ba kowane rana ba ne nake sanya safa. Mafiyawa ranar da nake ko kwana ki da nake sanya safa a ƙafa na shine in ina jin sanyi sosai ko kuma ana lokacin damina ina yawan sanya safa saboda sanyi a ƙafa.

Yadda nake tafiya zuwa wurare mafiya ina son takawa da ƙafa nane idan zan je wurare. Dalili dayasa nake takawa da ƙafa saboda a wurin hanyar nayi haɗuwa da abokanai arziki na mugaisa muyi mu'amala tare da su.

Murya na gaskiya tana da ƙarfi sosai amma kuma nakan iya mai da shi a hankali bisa ga yanayin da na sami kai na ne in ina magana. In raina ba cike yake ina yawan tada murya amma kuma dai a cikin kwanciyar hankali nake da na zuwa bana tada murya.

Gaskiya yanayi da na fi so shine na fi son yanayin jin daɗi da kuma yanayin damina. Dalili da ya sa na ke son yanayin jin daɗi da lokacin damina saboda lokacin damina su mangorori su abarba kayan sha sun nunnuna daga bishiya sannan kuma lokacin din kaya ba su samun kura na datti ba amma yanzu lokaci akwai kura akwai datti.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar ne mafi yawa. Dalili dai sanaki zuwa kasuwa ranar Asabar saboda kasuwar garin mu ran Asabar ne a wurin muke yaɗuwa mu saya mu sayar da sayarwa.

Abun da yafi min muhimmanci a cikin abokantaka shine ina samun abokanai masu gaya mini gaskiya, wanda zasu so su kala ci gabana. Shi yasa ne ina son abokantaka kamar haka sannan kuma shi nafi ɗauka haka da muhimmanci.

Ina kwana ciki. Dalili daya sa nake kwana ciki saboda ni bana shiri da cinnaku. Sannan cinnaku kuma su kuma suna yiwa fitowa wuje lokacin zafin nan saboda su sha iska. Ni kuma ko mai yare ina iya ƙoƙari na ganga na kwanta ciki saboda in kiyaye su.

Gaskiya ni abincin gargajiya na fi so. Abincin gargajiya da na fi so shine na fi son ɗan wake. Wani lokacin ma na fi son tuwon doya da miyan darƙaza ƙo kuma tuwon doya da miyan aleho da yakuwa.

Gaskiya shago da na fi zuwa shine na fi son zuwa shago da ake sai da ruwa da kayan sanyi. Dalili da yasa na ke son zuwa wurin nan domin ni gaskiya ina son siyan kayan sanyi sosai kamar irin su Fanta da coke ɗinnan ina sha.

Ina fikicin tufafi. Don tun ina ɗan kankane ma na riga na fara fikicin tufafi. Belatana ace yanzu da na yi girma. Saboda ni harkar fikicin tufafi ba wani abu bane sabo a wurina kusan kullum ma ina yi.

Eh, na fi son bas. Dalilai sa nake son bas saboda bas shi kalan abubuwa ne wanda su suna yi da, ah, m-shuni shaɗi sannan kuma akwai fahimta tsakanin mutanen da suke cikin bas yana hira, ana tafiya.

Matashi da nake amfani da su, ina amfani da matashi guda biyu ne. Dalili da sa nake amfani da matashi guda biyu, saboda in na ɗauki ɗaya sai ajiye a kan ɗaya, saboda ɗayan minti biyu yana sa ina samun balance.

Irin nama da nake fin so ci ni na fi son ci jan nama. Amma wani lokaci kuma ina son ci nama mai kise. In yana son ci nama mai kise shine nake sayan nama a Ladi na ci.

Eh ina cin manufar tallace-tallace. Dalili da yasa nake cin manufar tallace-tallace saboda ni ina yin mining sannan kuma mining apps da nake amfani da su suna amfani da tallace-tallace domin su ba da bonus ko kyauta.

Eh ina iya dafa abinci. Dalili da yasa na ke iya dafa abinci saboda ba kowane lokaci bane ƙannena suke nan gida. In babu kowa agida ni nake shiga girki na dafa musu abinci saboda magance yunwa.

Eh ina sanya tabarau. Dalilin da ya sa nake sanya tabarau saboda idan ban sanya su ba sai ni nake ga kaman ban fita tsaf tsa yanda ya kamata na fita ba. Shi ya sa ko miya dai idan na yi wanka kafin na fita sai na tabbatar tabarau na a sauri a sanye suke.

Gaskiya ba yarda bana karban kira wajen aiki. Wani lokaci na kanyi karban kira sau biyu, wani lokaci na kanyi karban kira sau biyar, wani lokaci har ma yana kai sau goma a wajen aiki. Amma ni kuma bana cika amsa su idan ba kira da ya shafi aiki ba.

Yadda na ke tabbatar da ingancin aikina, duk time da nayi aiki na tara su, na fita da su na saka su a cikin glass. Duk wanda su ke wucewa idan na ga suna yawan kallonsa kuma suna yabawa, to na tabbatar cewa aikina na da kyau kuma nima ina kara masa inganci nakan kara mashi farashi.

Ina son zama kusa da taga. Dalili da ya sa nake zama kusa da taga saboda taga wajen da zan zauna ne, ina shan iskar sa nan kuma ina kallon abubuwan da ke gudana a waje ba tare da sai na fito waje ba.

Madubi da muke da shi a gidanmu gaskiya ba ni iya kirgawa, amma dai ni dai wanda zan iya kirgawa. Na san cewa muna da madubi ya kai guda shida a gidanmu. Domin cikin ɗakin nawa ina da madubi guda biyu.

Ina jin tsoron kwari sosai amma dalilin da ya sa nake son jin tsoron kwari saboda akwai kwari da suke cizo, akwai kwari da kuma ba su cizo. To ni kuma bazan iya bambance wa ne ne baya cizo ba. Kaga dole ne in kiyaye kar kwari ya cije ni.

Eh ina tara tsabar kudi amma ba sosai ba. Mafi yawan dalili da yake sa ni ke tara tsabar kudi shine ina son shiga kasuwar akuyoyi. Shine yake tara tsabar kudi domin a kasuwar akuyoyi ba kowa bane yake karɓan transfer.

Yanda nake gaishe da mutane, ina gaishe da mutane da mutunci da kuma muhimmanci. Misali waƴanda sun girme ni ina tsugunnar da kaina ne ko in durkusa in gaishe su. Waɗanda kuma abokanai na ne, sa'o'i na kuma muna tafawa da hannu ne muyi gaisuwa.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki shine ni da abokan cinikina muna haɗuwa a wajen saya da sayarwa ne gaba ƙi ɗayan mu idan muka haɗu dasu sai su saya abinda zasu saya. Nima sai in sayar musu da abinda suke so su saya.

Ina raba ayuka ga wasu. Dalili yasa nake raba ayuka ga wasu saboda ayuka idan ba ka raba su ba, ba lalle ba ne ka iya gama aikin kai ka dai ba. Shi ya sa yana da kyau a ce ana da haɗin kai a wajen aiki. Kaman gwajin aikin mu da da abokanai na akwai haɗin kai.

Eh ina tafiya kasuwanci. Dalili da yasa nake tafiya kasuwanci saboda a garinmu ba kowane rana bane ranan kasuwan mu. Ina zuwa ranan kasuwancin garuruka da suke nan kusa da mu saboda yin kasuwanci.

Ina rubata kuɗin kashe aiki, kuɗin dana kashe a gurin aiki. Dalilin da yasa nake rubuta saboda nima in san menene nake samu, menene nake kashewa sannan kuma in san yane riba na yake zuwa.

Yadda nake jin hayaniya, hayaniya kala abu ne wanda yake kawo rashin kwanciyar hankali kuma yake kawo fada da rikici. Ni kuma bana son hayaniya kusa da ni gaskiya. Ni na fi son kwanciyar hankali da natsuwa.

Eh muna sanya uniform muna sa a wajen aiki. Dalilin da yasa muke sakawa saboda a iya bambance ma'aikaci da su aikin su na fenti ne ko kuma aikin su ba na fenti ba. Duk a cikin inda muke muna nan block block ne. Kowa da kayan aikinsa da kuma kowa da uniform na aikinsa.

Yadda na ke yi abu na farko a lokacin da na isa ofis, farko ina yin addu'a ne in gode ma Allah da ya kawo ni gwajen aiki, rai da lafiya tukunna, sai in yi shara in nayi shara, sai in fitar da kayan aiki na fara aiki.

Eh ina iya gabatar da rahoto, gabatar da rahoto ba abu mai wuya bane gare ni. Ko a awajen aikin mu, ma ni ne mai gabatar da rahoton abubuwan da suka faru a watanni da suka wuce ba su rahoto.

Ina amfani da intanet kusan koyaushe. Dalili da yasa nake amfani da intanet koyaushe saboda a awajan nake nema abincin da zan ci, a awajan nake samu na biyan buƙatu na, shi yasa nake amfani da intanet koyaushe.

Gidan abinci da na fi so shine na Two's Lounge. Dalili da ya sa na fi so na Two's Lounge wuri ne wanda za ka je ka samu kowa yaushe akwai wutar lantarki sannan kuma akwai AC, za ka samu ana kallo a ciki ana nishaɗi.

Ni da nake ba da ra'ayi a wurin aiki, ba wai ni kaɗai ba ne nake zauna na zattar da ra'ayina. Ina zauna ne in shawara da abokan wajen aikina tukuna sai mu san ya za a yi, sai mu zattar me ya kamata a yi.

Ni 'ya'yan itace da na fi so na fi son mangwaro, da dalili yasa na ke son mangwaro ɗin yana nan ja zur, ba karamin bala'in daɗi yake da shi ba kuma tun ina ƙanƙani ina son shan 'ya'yan mangwaro akwai a cikin gidanmu shi ya sa ni na fi sonsa.

Takalman da na fi so na fi son saka sandals ne. Dalilin da ya sa na ƙi son saka sandals ya fi riƙe min ƙafa sannan kuma zan iya zuwa wajen aiki da shi. Zan iya zauna a unguwa da shi. Zan iya zuwa duk inda nake son je da shi, a mazaunin kowane takalmi.

Eh ina sanya bel kullum. Dalilin da ya sa nake sanya bel kullum shine idan ban sanya bel ba wando na zai na faɗiwa shiyasa, ko mi yadai in nasan zan sa wandon da bel ne ake amfani da shi sai na sanya.

Eh ina kunna sarin baturi. Dalili daya sa nake kunna, damben kunna ba zai taɓa bani alamun cewa akwai abu da ke faruwa ba. Sha sa nake kunnawa.

Gaskiya ba na cije farce. Dalili dai ya sa ba na cije farce saboda farce na tara datti a cikin yatsa. Saboda haka ni ko zan cije farce na, amma sai na tabbatar ma hannuna suna nan wanke saboda datti ba matsala.

Ni nake koyan fasaha sabo. Ina zauna cikin mutane da su sun iya abubuwa din sosai. Sa'annan kuma ni ina so si ninka koya. Yanda nake koya kuma shi yana nasuwa in kalla na kwana biyu.

Gaskiya ni ba wai ina son ci abincin titi ba ne amma ya kama mini ne dolle in rika cin abincin titi saboda wajen aikina. Wani lokaci na ina yi dafa abinci na daga gida in kawo wajen aiki.

Abubuwa da dama da raguwa a bincike. Wani lokaci na kan ba wa dabbobi na, wani lokaci kuma na kan iya ba ma yara ko Almajirai ko in ba wa makwabci na su ci. Naga kuma ina bukatan zan ci anjima kuma na kan ajiye shi a cikin firiji saboda karya ba ci.

Na fi son AC. Dalilin da yasa naki son AC, AC baya ƙara baya surutu sannan kuma yana ba da sanyi ne shi ya jike amma masana'ar da shi lokacin sanyin yayi yana kawo mura.

Ina share kura a gidana wani lokaci sau biyu da safe, wani lokacin share da rana sau ɗaya, wani lokacin share sau biyu da dare kafin na kwanta. Ba inda bata kama ba, inda kura yayi kura cikin ɗakina ina sharewa ko wani lokaci.

Eh ina da katin kasuwanci. Dalilin da ya sa nake da katin kasuwanci saboda idan ba ka da katin kasuwanci ba ba za a bar ka ka shiga cikin kasuwa ka yi sayayya da sayarwa ba. Shi ya sa na ƙe dashi ne ma.

Eh ina busa tsaki amma kafin in busa saki sai an yi min abun da ya kai ya kamata in busa tsakin ne saboda wani lokaci in ga min magana ɓa cin rai in ba na son yin rikici haka zan ja tsaki kawai na tafi.

Duk lokacin da na kamu da mura bana yin wani abu sosai sai dai in wuce na je asibiti na sami likita na gaya masa to likita ga abun da yake dame ni ga murana yana dame ni ga yadda muran ne yake sani. Sai in gaya masa in zai bani magani sai ya bani.

Ba na cin salati sosai ba, yadda ba na cin salati. Wani lokaci salatin ma ina ci wanda aka yi da habakuru, da mai, da tattasai, da atarugu, da albasa. Domin wancan, dambun sannan yana burge ni.

Lambarmu me aiki sosai shine lambar waya na sifili tara sifili huɗu biyar shida tara huɗu biyar.

Na fi son launi ja. Dalili da yass nake son launi ja, launi ja shi kalan launi ne wanda ko daga yanayin nesa ka rigar ka kalle sai yana haskaka kakan ja ne.

Kayan ciye-ciye da na fi so gaskiya, na fi son awara ne. Awara mai zafi sosai da kuma yana da yaji. Irin wa yancan kayan ciye-ciye ɗin na ni ba na wasa da su kamar irin acema awara nan da zafinsa samu yajin citta.

Idan ina jira layi, ina jira da haƙuri ne ba tare da bacin rai ko kuma ba tare da abin haushi ba. Saboda me ya sa nake jira da haƙuri? Saboda na san cewa layi zai iso kai na ba sai na rikici ba.

Ba yarda ba ta kamawa ina kallon waya na kusan kowane lokaci. Wani lokaci na kan kalle suna duba abubuwa da sakonni da aka turo mani. Wani lokaci kuma na kan iya duba shi ko in ga ko an kira ni.

Mafi yawa ina charging wayana da dare. Dalili sanda nake charging wayana da dare saboda lokacin da zan kwanta yin barci ba tare da ina daddan waya nima kuma bai da dadi a ce mutum yana charging waya yana daddawa ko akace yana bata batir na waya.

Ina share gida wani lokaci yakan kai sau shida wani lokaci yakan kai sau goma a rana daya. Dalilin da yasa nake sharewa sosai saboda gidana ni bana son barin gida da datti sannan kuma yana da kyau mutum ya tsabtace gidansa.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine muna sadarwa da mutunci ne, da inganci ne da abokan aikina saboda ni na iya karɓar shawara daga kujen abokan aikina, su ma na iya ba su shawara suna ji na.

Ni ke kayaki na wani lokaci karfe 6:30 saboda zuwa a rana ya bushe. Wani lokaci kuma na kan wanke shi da rana zuwa ya maye bushe sannan goge shi.

Ina cin tafarnuwa, ina cin ɗanyen tafarnuwa, ina cin wanda aka sa a cikin miya, ina sa wanda aka sa a cikin shinkafa. Dalili yasa nake son cin sa haka yana magani sanyi sannan kuma yana maganin aljanin. Shi yasa nake son cin tafarnuwa kuma ƙamshinsa na burge ni.

Ina yin addu'a kullum. Ina addu'a da safe, ina addu'a da rana, ina addu'a da dare saboda in godema Allah na da ya tsare ni ya ajje ni rai dai da lafiya. Shiyasa nake addu'a kullum.

Eh ina iya yin kuka lokacin yanka albasa, dalili sanin kyan kuka saboda zafin albasa yana shiga idanu na kuma yana sa ni hawaye suna zubar daga ido, shi ya sa ina yawan yin kuka lokacin yanka albasa.

Gaskiya rubutuna na da kyau. Dun akwai wayansu ma'aikata da ma suke kawo mini rubutu, in yi musu rubutu saboda sun kalla rubutuna na da kyau. Na iya rubutu ba datti ba, jagwalgwale cikin rubutuna.

Ina da takalma gaskiya suna da yawa ban taba ƙirga su ba, amma na san za su kai irin guda tara haka ko takwas. Dalili ne ya sa na siye su daban daban saboda wani lokaci in za ka je wuri, kowane kaya na da kayan da za a saka masa ya je wurin za ya je.

Idan nake ajiye makullan mu, ina ajiye shi wane lokaci a bayan ɗakina a Aboye cikin leda, wani lokaci kuma ina ajiye shi a cikin buhu ne saboda na dawo dauka.

Ina iya goga haƙora nasa uku. Wani lokaci ina gogewa su biyu. Wani lokaci na kan iya manta wa saboda sauri-sauri. Ina son je wajen aiki sai in goge shi watakila sau ɗaya.

Ina amfani da way ana koyo shi. Dalilin da yasa na kyan funded way ana koyo shi domin na fahimci nane, man kudi na kuma na biyan bukata. Ina kiran mutane, ina mu'amala da mutane komai na iya samun dama yi ta waya yanzu.

Aiki daidai ta aiki da rayuwa shine idan aiki na ga aiki ya taru ya yi yawa, ina iya ƙoƙarin nan gama aiki na kafin na shiga harkar rayuwa, shi ya sa ni bana wasa da aiki na.

Eh ina amfani da mataimakin murya. Dalilin daya sa ni ke amfani da mataimakin murya, saboda wani lokacin in banyi amfani da shi ba kowa bane zai ji ni. Shi ya sa nake amfani da mataimakin murya in yi magana da mutane.

Ina iya hawan keke sosai kuma ina son hawa keke. Dalili yasa nake hawa keke saboda to ina kankani ma na iya tuƙa keke kuma in na zo hawa keke yanzu ina tunawa da da yadda nake hawa keke.

Muna yin taro sau biyu ne a kowane mako. Dalilin sa muke yin taro sau biyu a kowane mako, saboda muna so mu dinga sanin meke tafiya, meke gudana. Saboda haka in an yi taron kuma ina bada rahoto.

Eh, ina karanta jarida sosai. Dalilin da yasa nake karanta jarida wani lokaci a garin mu zaka iya ka samu wuta ya dauke gaba kidaya, ba'a samu rediyo da za a ji labarai, sai dai ta jarida.

Kowane safe duk lokacin da in na farka, abin da nake yi farko ina goge hakora na, in na goge hakora na, in tashi inyi wanka, bayan na yi wanka in yi wanke wanke, in dafa abinci, na dafa abinci, in yi shirin yara na kai su makaranta.

Abunda nake yi mafi yawa domin kara aiki shine ina shiga intanet in dauko sam furinsa sabbin kalan ayyuka da ake yayinsu inzo ina ƙoƙarin koya yanda zan yi su saboda gobe ko wani lokaci in fara yinsu.

Ina tauna goro sosai gaskiya amma nikuma ba kowane kalan goro bane nake tauna. Dalili yasa ba kowane goro nake tauna ma dun akwai ɗaya da yake da illatarwa sosai ni nafison in ci na mijin goro ne.

Mafi yawa ina son ziyarta wajen ƙwallon ƙafane. In je kallon wasan ƙwallon ƙafa idan akwai gasa, shiya sa nake zuwa wurin in ɗan rage lokaci na, in biya buƙatu na, in dawo in yi farin ciki.

Eh ina bin ka'idojin aiki. Dalilin da yasa nake bin ka'idojin aiki saboda idan mutum bai bi ka'idojin aiki ba zai iya samun matsala gaskiya kuma yana da kyau mutum ya bi ka'idojin aiki.

Eh ina zuwa gidan fim, dalilin da yana yake zuwa gidan fim a wurin gidan fim ne nake samu na rage ta, sannan kuma na rage tunani. In kalla yadda ake rayuwa mafi yawa makallon Indian fim nake yi na Hausa.

Eh ina iya yin iyo gaskiya, duk ni na iya iyo tun ina ɗan kankani ma muna zuwa Kogi da abokananina su Aliyu da su Miracle da Simon da su Jerry muyi tafiya muje Kogi.

In zan je wurin je wurare da wuri-wuri dalili da yasa nake son zuwa da wuri saboda nima duk abin da za a yi ayi tare dani, afara tare dani, in kalla duk abin da aka yi a gama a wase tare dani.

Ina da bukatan canjin abubuwa sosai gaskiya a wurin aiki na mafi yawa ma ina bukatan canjin janareto, ina bukatan screwdriver, ina bukatan tester.

Yadda nake aje takardu wajen aikina shine, ina da drawer da musamman nayi, nayi sa saboda wajen ajiye takardun aiki da kuma recording ɗin duk abubuwan da muke gudanarwa a wajen aiki.

Ina ba da shawara sosai a wajen aiki. Kuma ni da abokanaina muna ba da shawara ma junanmu saboda cingaban ƙungiyar wajen aikin mu saboda mu samu karɓuwa ga jama'a.

Ina zuwa kasuwa ranar Laraba amma kuma yau akwai kasuwar Milisis saboda a kasuwar Milisis muna yi samun kayay yakin gwanjona da araha.

Ina yana iya ƙoƙari nan gana kare wayana daga cutar ƙwayal Dun gwanaki an taɓa tura min cutar ƙwayar waya wanda ya sa wayana ya birkice rikice. Shi yasa yanzu ko mirya ba na yarda in tura komai diga wayana.

Teburin mu a wajen aiki, teburi ne mai girma wanda koma zama mutum ma zai iya yi zai a kai. Amma kuma mafi yawa muyi teburi ne saboda aikin mu ne, saboda kuma ya zama akwai space na aiki a kai.

Ajiye hotunan waya na a cikin kwakwalwan waya na ne, wani lokacin kuma nakan iya ajiye shi a cikin Google Drive dina saboda ya fi tsaro a wajen ɗin. Duk lokacin da in waya na ɓata ma na san a cikin Google Drive na zan iya downloading in dawo dashi shi cikin waya.

Ina cin abinci a wajen aiki, a wajen makwabtan mu ne. Don akwai wani shagon makwabtarmu da ita ta sana'anta sai da abinci ne garau-garau. Shi ya sa ni a gurinta nake cin abinci wani lokaci takan iya ba ni bashi.

Lokacin da nake magana da abokan ciniki, muna magana da su ta waya ne, wani lokaci kuma muna magana ta email ne saboda saya da sayarwa. Wani lokaci kuma suna iya tura min saƙon message ne ta SMS.

Gaskiya yadda nake duba sakonni a wajen aiki ina duba wa sau shida ne. Da safe nakan duba sau biyu, da rana nakan duba sau biyu, da yamma kafin na tashi aiki ma ina duba sau biyu.

Ina rubuta rahoto su uku. Dalilin da yasa na ke rubuta rahoton su uku saboda ina rubuta rahoton farkon wata, nasa ke rubuta rahoton tsakiyar wata, sannan sa ke rubuta rahoton ƙarshen wata.

Ina sabunta shire-shiren kwamfuta. Dalilin da ya sa nake sabunta shire-shiren kwamfuta saboda duk in ban sabunce su, wani lokaci ba za su yi amfani ko su gudanar da yanda na nake so su gudana ba.

An haife ni a watan daya ne, ran tara ga Janairu 1999, ni kuma ni ne ɗa na uku a cikin cikin mamana.

Eh ina riƙe rigar aljihuna amma sai ta kama. Misali ace lokacin zafiinna tuɓe rigana ina hira na ina zaune na ina iya amfani da wancan daman insa rigar a aljihu.

Idan ruwa na zuwa, abin da nake yi lokacin da ruwa na zuwa shine ina tattara kayayyaki da na san cewa idan ruwan sama ya taɓa, ruwan sama zai iya ɓata su. Sannan inje in rufe tagogi na sannan in tabbatar cewa wutan lantarki na, na kulle.

Ke shaƙatawa lokacin hutu shine ina tabbatar cewa na samu kayan nishaɗi na sa. Na kuma na tabbatar da cewa ina da abincin da zan ci. Ina da MP3 na, music na, na tashi. Wurin da na ke tabbatar cewa na shaƙata ina hutu.

Bana zama kan gwiwa gaskiya. Dalilin da ya sa bana zama kan gwiwa saboda yana sa gwiwa na ciwo, yana sa gwiwa na tsami sai sani ko me ya gaya dani suna da ɗuwawuna a kan gado ko taburma.

Abubuwa da nake da yamma kafin nan kwana sai na tabbatar cewa na shiga da dabbobin gidana cikin ɗakin su, sai na tabbatar cewa na rufe winduna na gaba kiɗaya, na tabbatar na kulle gate na wa sai in je in kwanta.

Ba na shan magani kullum. Dalili nesa ba na shan magani kullum saboda ni ba wanda jikinsa kullum yake bukatan shan magani ba ne. Kafin nan in sha magani sai rashin lafiya ya sanani.

Bangoginmu launin, bangoginmu launi kala uku ne, baƙi da fari ne da kuma ruwan ganye. Saboda haka gaskiya, halin din ya yi min kyau kuma yana burge ni.

Eh ina sanya tunatarwa don aiki domin akwai wasu kalan ayyuka da suke da yawa akan mutum. Duk mutum ba tare da ya sanyatar da tunar tunatar wannan ba zai iya mantawa beyi aikin da yakamata ba ma wani lokaci.

Abubuwa da nake tunatarawa daga yaro shine ina yi tuna muna wasan rigar-rige, muna zuwa kogi, muna zuwa buga ball ni da abokanai na su Aliyu da Emmanuel mai kwando muje science school mu buga ball tare.

Eh, mafi yawa ina farkawa ƙarfe shida ne da sassafe. Idan na farka ƙarfe shida da sassafe, in goge hakorina, da na goge hakorina in tabbatar cewa na yi wanka, na yi ma yara na wanka, su ma in kai su makaranta, tukunna na dawo, na share gida, in tafi wurin aiki.

Share daki na wani lokaci sau biyar, wani lokaci sau uku. Bisa ga lokaci da na kala daki na yayi dattine in ina gida ina share wa. Amma kuma in ina wurin aiki ne ba ni da lokacin share daki na ba.

Ina tofa yawu ne duk inda na samu wuri da zan iya tofa yawu a waje sai na tofa, sai binne da yashi haka nake tofa yawu. Ba baya kuma ba hanyar da nake yi.

Abinda yake bamu karin gwiwa a wajen aiki shine duk ayyuka da mai wuya ne muna haduwa ne da baƙi don muyi aikin ɗin tare, indai kuma wannan bai da wuya kuma sai mu rarraba aikin ɗin ga baƙi a cikin juna mu sai muyi.

Eh muna amfani da ruwan rijiya amma ba mu sha. Muna amfani da ruwan rijiya ne muyi wankin kayan mu sannan kuma muyi wankin kwanukan dafa abincin mu. Sannan kuma muna iya amfani da shi muyi mofin na ƙura a cikin gidan mu.

Ina amfani da man Nivea ne. Dalilin da yasanake amfani da man Nivea yana sani haske, yana sani walƙiya, ba wai kuma man bilicin ba ne. Shi yasa nake son man Nivea, yana da daɗin amfani da.

Eh ina son yin karatu gaskiya kafin nan kwana. Mafi yawa ma ina yawan karanta littafin Baibul nawa ne kafin nan kwana. Dalili yasa nake haka saboda yana tunatar da abokantaka na sakani na da Allah.

Eh ina sanyaya hula sosai. Dalilin da yana sa nake son sanyaya hula saboda ina magance ƙura ne daga shika kai na. Sannan kuma ina sanyaya hula saboda yin gayye na na saurayi.

Wani labulen mu kalan toka ne da digon baki baki a jikinsa. Gaskiya, wancan labulen can ba karamin matukar kyau yake da shi ba. Baba na ne ya sayo mana daga yola lokacin da yake zuwa Jalingo.

Gaskiya dangin mu suna da yawa wanda ban iya kirge su ba. Amma dai mu yanzu wanda muke nan gari muna nan mun kai rai takwas. Akwai maza guda shida da ta mace guda daya. Shine yawan dangin mu.

Ina iya ɗaure kulli sosai. Dalilin da yasa nake iya ɗaure kulli saboda tun ina ƙanƙanewa mama na tana sayar da masu kayayakkin miya, da su cin-cin, da su waye-waye. Duk na iya daurewa nima.

Son rera waƙa lokacin wanka. Ina wanka, ina waƙa da nan sai dinga ji akwai wani farin ciki da ke zuwa cikin zuciya na. Kuma hakan na burge ni idan ina yi wanka.

Gaskiya ba kowane lokaci bane nake duba daftarin kuɗi, amma wani lokaci kuma yana iya duba daftarin kuɗi saboda yanzu a cikin duniyar da muke cikinta, wayan su mutane mai yaudari suna buga jeban kuɗi.

Abubuwa da dama suna da muhimmanci a kasuwanci amma ni na fi ɗaukan riba abu mafi muhimmanci a kasuwanci saboda idan kana kasuwanci ba ka samu riba ya nuna cewa kasuwancin ka babu muhimmanci baya tafiya gaba.

Na fi son burodi mai laushi sosai wanda zan iya cin sa da bota ko samunci da sardine da cock na mai sanyi sosai. Na fi sonsa haka.

Eh ina jin kukan zakara kowane safe. Dalilin da yana sa nake jin kukan zakara kowane safe shine a gidan makwabtan mu akwai masu kiwon zakaru sannan mu ma a gidan mu ana kiwon zakaru.

Eh ina shan madara amma ina son shan madara cikin shayi. Kuma in sha madara ta koyi kuma in sha madara da malt. Dalili ne sanan ke so yayi haka saboda yana ƙara gudun jini da kuma tunanin kwakwalwa.

Rana mafi kyau a cikin mako shine ni wuri na ranar Litinin. Dalilin da yasa ranar Litinin ne ya ke fim kyau saboda ranar Litinin ne ke samun hutu na ranar Litinin ne ake biyana albashi na.

Ba ni da musamman lokacin da nake hutawa a wajen aiki. Duk lokacina ne nake bukatan hutawa a wajen aiki idan na gaji da aiki ne. Amma mafiya aikin iya kasance karfe sha biyu da rana, suna nake hutawa a wajen aiki.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya. Ina da baiwar rera waƙa. Da sun samu ne in za ku bari ni ba yanzu, na rera waƙa cikin wannan recording ɗin na ma da zan iya rera muku waƙa cikin wannan recording.

Idanuna nada launi kala biyu. Wani lokaci in nai kuka ko kuma in raina ya ɓace, za ka ga ido na yayi ja. Wani lokaci kuma za ka samu yana fari da baƙi.

Eh ina son ɗakina aciki shi yasa kuka ni nake son share ɗakina kowane lokaci. Idan kuga na bar ɗakina da datti to ya zama nan bana gida ne aiki sun mi yawa ina zuwa gwajin aiki.

Siya ina yin tafiya sosai da ƙafana. Ina iya tafiya wajen tafiyan awa biyu, lokacin awa uku ma ina yin tafiya da ƙafana. Dalili sa nakin haka saboda muke ƙafa da muke jiki.

Kujeru na suna da dadi kuma suna da laushi wanda komawa yene in ya zo zama zai so ya zauna a kai saboda in ka zauna zaka ji har bacci ma zai dauke ka ba zaka san me kake ciki ba dadi kawai ya yi yawa.

Na fi son ice cream wanda bai narke ba, wanda yana da sanyi kuma yana da daɗin mangwaro. Lna so banana flavor wani lokaci amma kuma ina son na mangwaro.

Da nike jurewa da zafi shine na tabbatar cewa duk kowane irin zafi ne nike ciki kuma wanake fuskanta. Na san cewa me karye wa ne kuma me wucewa ne, saboda haka naci bamin ka na sha'awan hakan zai wuce zai ƙare.

Nke temakawa mutane, shine idan na tabbatar cewa kana da buƙatar taimakon kuɗi, zan iya maka taimakon kuɗi. Wani lokaci kuma na tabbatar cewa kuma kana da buƙatan taimakon sutura ne, nakan iya bada taimakon sutura. Haka na ke taimakawa mutane.

Kyauta da wadda bana iya bayarwa. Misali a gwajin aikinmu idan na tabbatar cewa duk wanda yake da bukatan kayan aikin da zai yi aiki kuma saboda ci gabanmu ne duka na iya saya musu kafatan baya min.

Yadda nake kare kanmu daga sauro shine muna daure sauro net saboda kar sauro su shigo su cije mu. Dun gaskiya malaria gaskiya ya kashe mana mutane sosai a gari.

Kayan aiki da nafi so, nafi son gado, da standing mirror da kuma TV. Dalilin da yasa nafi so haka saboda sune abubuwa da zasu iya baka hutu a gida.

Yadda na ke fara aiki kuma mafiya na yawan fara aiki, na karfe takwas ne da sassafe. Dalilin yasa na ke fara aiki na karfe takwas da sassafe saboda na fi yin aiki da karfi na a jiki da safe.

Ni na fi son shinkafa gaskiya. Dalilin sa na ke son shinkafa saboda daɗin sa ne, in aka haɗa shi da wake da kuma miya. Ba ƙaramin daɗi yake dashi ba kuma ina son ci sosai. In akwai yaji.